Haba wa. Haba ina miƙa jiki da safe mana, kullum, kullum ina miƙa jiki da safe, saboda jijjiga jini. Saboda yana da kyau ka dinga miƙe jiki da safe dan saboda ko ina ya sassake saboda ka yi bacci, jikinka ya rirriƙe. Yana da kyau ka dinga miƙe jiki da safe saboda jikinka ya rirriƙe ka samu walwala. Ka tashi ka min-miƙa jiki, in da so samu ne kaɗan yi gudu, kaɗan min-miƙa jiki, ka min-miƙa hannu ta ko ta ko ina sabida ka ji ƙarfin jikinka. Yana da kyau miƙa jiki da safe ina yi mana. Dole dan in ban ma miƙa jiki da safe ba ta yama zan iya tashi. Dole in yi miƙa, in min-miƙa jiki, sabida miƙa jiki yana da kyau, yana ƙara lafiya da ƙarfin jiki. Kuma za ka ji ba ka tashi ba a gajiye ba, amma in baka min-miƙa jiki ba zaka tashi ka ji duka jikinka a gajiye ba daɗi. Amma ko in kaɗan min-miƙa jiki, ka min-miƙa ƙafa, za ka ga ka tashi da ƙarfin ka kaɗan warware tunda sanda ka kwanta jikinka ya ɗan rirriƙe amma in ka samu kaɗan min-miƙa jiki, za ka ji ko ina ya sassake. Ni dama zai wuya ne ma kaga ka, ka tashi baka min-miƙa jiki baka yin miƙa ba ka ɗan min-miƙa jiki ka ji ya jikinka yake kaɗan ji dama-dama. So, gaskiya yana da kyau miƙa jiki ni kullum da safe. Ina miƙa jiki. Dan in ban ma min-miƙa jiki ba gaskiya, baran iya tashi bama, sabida ban taɓa tashi wai cewa kawai na tashi haka, ba tare da me miƙe miƙe miƙen jiki ba. Saboda in na tashi na ɗan yi miƙe-miƙen jiki zaka ji jikina ya warwore. Na ji duk wani gajiya ya tafi. Amma idan ba haka ba za ka ji duk gajiya a jikinka, sabida da ka tashi baka miƙa jiki ba. Saboda da zaran ka tashi da safe yana da kyau kaɗan min miƙa jiki. Kana ɗan min-miƙa jiki za ka ji jikinka ya sake ka ji daɗi kuma yayi kyau. Ka tashi da ƙarfi komai za ka yi za ka yi a lokaci ɗaya, amma in baka miƙa ba ka tashi, za duk, za ka ji jikinka kamar an dudduke ka ne kamar ba bacci kayi ba. Saboda sanda ka kwanta, da ka ji jikinka a ɗan rirriƙe yake amma da zaran ka tashi kaɗan min-miƙa jiki min-miƙe jiki kamun ka yi abubuwa zaka ji jikinka ya sake ka ji daɗin jikinka kai ma kanka za ka ji daɗi. So yana da kyau kaɗan min-miƙa jiki da safe in ka tashi yana da kyau. Muhimmancin abune mai kyau, yana da kyau. Duk wanda ma bai min-miƙa jiki, wannan shawara ne a gare shi gaskiya ya ringa ƙoƙari yana yi. In ya tashi da safe ya min-miƙa jiki, ya motsa ƙafa, ya motsa kai, ya motsa hannu ko ta ko ta ko ina, ya tabbatar dai duka jikinshi komai yayi daidai ya miƙa jiki da ƙafa da hannu, sabida sabida ya samu daman yin abubuwa walwala da safe ba tare da an samu wani, samu wani gajiya ko wani abu daban saboda duk gajjiyar da kayi ka riga ka kwanta a gu ɗaya. To in ka tashi ka motsa ƙafa, motsa hannu, motsa kai, girgiza wuya, motsa hannuwa, kaɗan yi tsalle-tsalle, 0 inda lokaci ma kaɗan min miƙe jikinka sannan kaɗan yi press-up. Kaɗan min-miƙe jikinka ka nan kaɗan yi press-up kaman guda goma zuwa ashirin haka, kaɗan dinga yi saboda ka ji jikinka ya sake, kai ma kanka za ka fi jin daɗin ka ga ka yi wannan miƙe-miƙen jikin da safe. Za ka ji jikinka ba wani, ba wani kasala ko gajiya daga ciki.

A'a, yanayin da nafi so, yanayin da nafi so zafi, sanyi, lokacin ruwa, kai duka yanayin da ina so. Misali ma lokacin, lokacin sanyi. Gaskiya ni a lokacin sanyi nafi son shi dan saboda ba na jin takura. Zan iya komai da zarar na ji sanyi, zan sa rigar sanyi. Ban na sa rigar sanyi ya mun maganin sanyi na wani lokaci. Ko da bacci zanyi, zanyi bacci zan iya maganin sanyi ba tare da wani ɓata lokaci ba. Zan ji bacci ya mun daɗi. Amma zafi ko kana cikin AC ne ka kunna na'uran sanyi, dole sai ka ji gajiyan nan, ka ji takuran zafin nan. Duk da dai waƴansu sukan so zafin a haka. Amma ni gaskiya ban cika son lokacin zafi ba, nafi son lokacin sanyi. Lokacin zafi duka gaba ki ɗaya takurawa muke yi. Amma lokacin sanyi haba wa ina jin daɗi da shi da lokacin ruwa. Dukansu dan lokaci ne masu daɗi wanda kai ma kanka zaka ji daɗin lokacin. Zan ma waye yawancin, yawancin mutane a cikin kaso ɗari, kashi ɗaya ne kawai za a ce suna son zafi. Gaskiya amma yawanci sauran kaso casa'in da tara, da tara, casa'in da tara gaskiya suna son sanyi ne ko kuma, ko kuma lokacin ruwa. Duka wa'inan lokacin guda biyu su nafi so. Da lokacin sanyi da lokacin ruwa basa takura. Gaskiya ina bala'in jin daɗin wannan lokacin. A cikin zuciya na ina jin daɗin wannan lokacin. Hankali na kwance nike yin komai bana da tashin hankali. Amma lokacin zafi dun nabi na gaji. Bana rabuwa da ma ciwon ɗan ciwo, ciwo, ciwo. Kuma lokacin zafi ciwo, ciwo yafi tashi. Amma lokacin ruwan nan da sanyi, yana ma kwantar da ciwo. To ni dai a ganina lokacin sanyi da lokacin ruwa. Ko kuma in kama lura zai yi wuya ka ji mutum sai zai sani. A cikin kashi ɗari mutum ɗaya ne zaka, shi ɗaya ne zaka ji ya ce ma yana son lokacin zafi. Saboda shi lokacin zafi gaba ki ɗaya yana takura. Yana sa temperaturen ka ya high. Komai naka abu kaɗan yanzu ko da ciwo zaka yi. In ka yi ciwo lokacin zafi zaka sha wuya amma lokacin sanyi gaskiya ba kaci ka shan wuya. Saboda temperaturen ka zai dinga yin ƙasa, ƙasa, ƙasa, ƙasa, ƙasa komai kuma zaka, zaka ji daɗin yi amma, amma a zo a ce ma lokacin gaskiya zafi, lokacin zafi ina komai zaka ji ba daɗi komai da komai zaka yi. Gaskiya bare ma daɗi kamar lokacin sanyi ba gaskiya. Lokacin nan guda biyu sanyi ko ruwa kai kanka sai ka ji daɗi. Um ɗaɗɗaya ne, gaskiya dan saboda yawancin mutane sun fi son wannan lokacin, lokacin sanyi gaskiya ko lokacin ruwa. Akwai wanda zai cema dai guda ɗaya yake so lokacin ruwa ko kuma ya cema lokacin sanyi. Amma ni gaskiya guda biyu ina son su dan ina iya mu'amala ko ba tare da na ji wani abu ba. Lokacin sanyi, lokacin ruwa, lokacin zafi kaɗai ne, lokacin zafi kaɗai ne shine bana, ba wai bana son shi. Ban cika jin daɗin yanayin ba fiye da sauran gaskiya don saboda nafi jin daɗin lokacin sanyi da lokacin ruwa. To cikin ma lokacin ruwan da lokacin sanyi ma baran ce maka gawan da ma nafi so ba. Amma gaskiya wannan duka guda biyu ina son su sosai ina jin daɗin lokacin.

Aba giwa? Allah na tuɓa giwa ai, hmm giwa mu ban mata ma taɓa ganin giwa ido da ido balanta ma in zauna a kan giwa amma in dai tabbas zan ga giwan kuma za a hawa da ni, me zai hana in hau zanyi hau kan giwa. Abin da ya sa na farko ban ga giwan bane, na biyu kuma kusan gundin da nake ba kusa da gundin ake wani ma'amala da giwa bane. Amma da ce wuraren da nake gun ma'amala ne da giwa me zai hana in yi amfani da ko in hau kan giwa? Ina son kan hawa kan giwa yana cikin abin da ma ban taɓa hawa ba. Irinsa abin hawa yana daga cikin abin da nake so in hau saboda yana da daɗi, ya bi da takura cikin kwanciyar hankali za ka hau ba matsala zai kai ka gun da kake so ba tare da wani ɓata lokaci ba, zai kai ka gun da kake so ba shi da wani hayaniya a gun hawa ko gun yana dai da wuyan gun hawa amma in dai ka hau zaka natsu a kan shi. Yana da babban unguwan hawa su doki, su jaki ko doki babu tsammanin na taɓa hawa ba na ta na giwa kuma a kasance ni banma taɓa ganin shi da ido ba wai ace ga naga giwa ba. Ko a gidan zoo dai da naje ban gan shi ba, sai de in gan shi a talabijin shi kawai abin da na ban taɓa ganin shi ido. Ban ji zan gan shi ina son hawan shi don saboda ina son hawan shi yana da daɗi, sha'ani zaka ji daɗin hawa saboda kome za ka yi cikin kwanciyar hankali za ka yi ba tare da ɓata lokaci ba. Amma ko in kaje ba ka saba hawa ba, gasiya za ka sha wuyan gun hawan shi amma shi ba mai son wai ko ai ta gudu ai ta gudu bane a hankali zata tafiya da kai kana jin daɗin kawo. Ba za ka yi saurin gajiya a kan ta saboda ka hau giwa ba. Gasikya ina samun giwa, zan hau sosai ma ina jin daɗi ma har na tsalle da ba kuma in hau shiga siyasa wani giwa. Bayan shi yana da daɗin hawa, wanka za ka yi za ka samu yawan gudi baya tare da matsatsi ba. To ana so in da mu za ku zauna gu, to ka zauna da kyau ba tare da an samu wani matsatsi ba. Ko wanda zai takura ma a kan zama a kan wannan giwan. Gaskiya a hau ina son zama a kan giwa sosai don saboda yana burge ni. Sannan in na gama a hau duk da ma ni ban taɓa ganin shi ba ido da ido ba, to duk sanda naga a hau in dai a hau a ido na, na ganshi da ido na a hau. To gaskiya yake burge ni nima ina so nima don gangani ina hawa a kan shi saboda yana burge ni sosai wallahi. Saboda hawan giwa yana da kyau yana gabanna shi, to na ji an ce wani ya hau kan giwa ya faɗo ko wana abu ko wana abu ya faru da shi ba sosai. Shi yasa ban ma ji wani tsoro ba, wanda ya sa ma ban zan hau shi ba saboda babu shi a kusa ne ko ganin shi banyi ba. Amma duk sanda naje na gan shi kuma za a hau da ni ko ina da daman da zan je in hau, zan hau me zai hana ni hawan shi? Ba, ina son zama a kan giwa ina son zama mana zauna in hau in zauna in natsu ba tare da wani matsala ba. Gaskiya ne yana cikin abubuwan da zan iya tare da na samu wani tsala ko na ji wani abu, zan hau kai tsaye ne kawai saboda ina son yi. Yana burge ni sosai fiye da ma da abin da yake zatto. Sai ina son hawa kan giwa, hawa kan giwa in darshan nazo in yi shiru ba ruwa na da kowa, ina hawo shi ba ruwa na da kowa in hau in zauna don in yi abin da nake so, in yi walwala na. Kai giwa ma in ka samu akama shimfiɗa mai kyau za ka iya kwanta a kan shi ba zama ba kaɗai don saboda yana yin bayan shi yana da girma. Amma shi yana da gun da za ka zauna da kyau ba tare da ka zame ko ka faɗi ba. In ka samu shimfiɗa mai kyau to har kwanciya za ka yi a kan shi ba tare da wani-

Habawa, habawa, habawa, habawa, habawa, habawa, habawa. Ni ko nake son ɗaukan hotuna kala-kala ma kuwa. In mun je aure, biki ne kai ko suna ne. Kai Haka nan ma ina ɗaukan hoto ba tare da wani ma abu na na zuwa wani gu ba. Haka nan kawai za ka ga na ɗauka hoto. Ina son ɗaukan hotuna, gaskiya sosai. Zan zo da hotunan ya zama kamar abin tarihi. Ka ajiye, za ka yi posting, za ka ce yayi kyau, za ka sa abubuwa, yanan gizo. Gaskiya kyau hotona yana da kyau. Ka dinga ɗaukan hotuna. A natse ma kuwa, hotuna ai abin so ne. Duk wanda ya samu ya ɗauka hoto mai kyau, ya yi posting ya sa a wani gu za a gani kuma a ce yayi kyau. Balantana kuma ni da nake ɗaukan wa'yansu. Kuma ya ɗauka hoto. Gaskiya, ina san tara hotunana da yawa. Zan ɗaukan hotuna, tara hotunana da yawa ba tare da amɓata lokaci ba. Zan so da akwai sanda za ka so ma ka yi amfani da hotunan ko kuma ka tura ko kuma wani ka ɗauka hoto tare da shi. Ka ajiye tarihi, ba ka sani ba maybe wani daga nan in ya tafi sai kun dade kaman ku. Ku haɗu wani ma daga nan ku raga bara, ku ƙara haɗuwa ba. Hoto yana da kyau. Ba ma in ɗauka kai na kaɗai ba. Ina san runga ɗaukan hotuna, ina hotuna na da mutane ina ajiyewa saboda yana da bala'in kyau. In runga ɗaukan hotunan mutane ina ajiyewa saboda wani in ka ajiye hotunan za ka ringa tunawa da shi. Amma da zaran ko kuwa baka da hoton shi gabaki ɗaya, za ka iya mantawa da shi a rayuwanka. To amma ta dalilin ɗaukan hotunan hoton nan, hohuna ɗaya ba biyu ba uku ba, ba huɗu ba. To za ka ga sanadiyyan shi ya sa gaskiya bara ka taɓa mantawa da wannan mutumin. Amma ko ka je a ce ba ka da hoton kan ka ba, ba ka da na wa'yan su komai zai iya faruwa. Komai zai iya faruwa. Hoto ai yana da kyau. Matuka-- mutanan da ai da shi suke ajiyewa. Suke tuna wa'yan su abubuwa, suke tuna abubuwa da abubuwa da ya faru. Gaskiya ba ƙaramin abu bane mai kyau. Gaskiya, ka yi hoto. Ina son hotuna saboda ni da kai na ma koma ban samu mai ɗauka ba. Zan ɗauka da kai na nice da kemaran gaba kamar a matsayin selfi kenan. Ah, ina san tara hotuna. Ɗaukan hoto ma, hotuna da yawa in ɗauka. Natsu, bam muddun ma mutun a ce ana wani biki. Biki ko na ɗaurin aure na abokananka ko ɗan uwanka na kusa da na can nesa. Duk za ka ɗauko, za ka ɗauko hoto saboda yana da kyau. Ko bikin kuma sallah, bikin sallah ko kuma wani suna ko kuma wani taro na zama de na tattaro na sada zumunci. Nakan ɗaukan hoto maybe gaskiya maybe wani maybe in ba kai wasa ba. Daga hoton nan ma, bara ku ƙara haɗuwa ba. Wani har ya koma ga ubangijinshi. Bara ku ƙara haɗuwa ba. Amma in kuka ɗauka hoton nan, bara ka manta ba. Zai zama mammaka tarihi sosai. Hoto tarihi ne, ba ƙarami ba. Ba hoto ɗaya ba ka ɗauka. Hotuna yana da kyau da mutane daban-daban. Dan zai zamamma tarihi. Hoto tarihi ne sosai. Ba ama magana. In dai hoto ne, hoto tarihi ne. Ina son hoto. Hoto a guna, babban tarihi ne a guna. Hoto ai tarihi ne. Ina son hoto sosai saboda yana burge ni. Ai, ai hoto ai abin so ne saboda za ka yi tarihi, ka ajiye tarihi. Ai, wani abu ne.

Ba wa, mu ko muke mune ko muke da do muke da, mu ko muke da madubai dayawa kuwa kala kala ba ɗaya ba ba biyu. Eh to muna da madubai dayawa gasiya a gida. So muna da madubai dayawa a gida muna kallon kanmu muna kallon kanmu. Ko da muna da madubi kowa nada madubai muna da babban madubi muna da babban madubi a ɗaki muna da babban madubi a ɗaki muna da ƙaramin madubi mu na da babban madubi da muke kallo so kowane madubi muna nan da shi wanda muke kallo babba muna da ƙananu, duk da dai mu ba cika saboda ni dai ban saba kallon madubi ba, ina kallon madubi ne ya danganta da abinda yake faruwa.